Shin kana kulle kofa kullum? Lallai ina kulle ƙofa kullum. A yayin da zan fita daga gida, nakan kulle ƙofa, domin in tsare kayana da kuma dukiyoyi na da nake da su. Hakazalika, nakan kulle ƙofofi na shaguna na, da kuma wurin sana'o'i na da wurin aikina. Kulle ƙofa nakan yi shi a matuƙa.

Tambaya ake shin wani irin kaya ka fi so? Lallai kayan da na fi so shine manyan kaya. Saboda manyan kaya suna gina mutum, suna kuma mutunta mutum. A manyan kaya idan ka sa su za ka fito a tamkar cikakken mutum. Ba cewan ƙananan kaya ba su fitar da mutum amma kayan da na fi so, su ne manyan kaya.

Yanda nake ajiye hotunan waya na, nakan ajiye su a waya na ne a inda ake kira photo gallery a cikin waya ke nan. To nakan ajiye su ne a can da na yi hoto. Akwai hotunan da nakan ajiye su ma a cikin Snapchat. Wani manhaja ne na ma'amala da kuma sada zumunta na yau da kullum. A can ma nakan ajiye hotuna.

Lallai, waya na takan daidaita haske da kanta, domin na saka ta ne a inda za ta daidaita haske, haske kaman da rana da kuma hasken dare, domin katta ta, dame ido na ko kuma ta kawo min illo ga ido na. Domin waya, tana da matuƙar haske, idan dare ta yi ko kuma idan ma ba ka rage hasken ta ba. Nakan daidaita ta ne domin rage haske da rana kuma da dare.

Abubuwan da nake yi don nishaɗi ko kuma abin da nake yi don nishaɗi shine wasan ƙwallon ƙafa. Wasan ƙwallon ƙafa na yin shi ne da yamma. Salin ƙarfe huɗu da yamma na kan je in fita da abokanan azziki da yan uwa da dangi, muɗan taɓa wasan ƙwallon ƙafa domin nishaɗantar da kaina da kuma motsa jiki.

Shin tambaya ake me kake ci da safe? Abin da nake ci da safe ya danganta don nakan tsara shine abubuwan da nake ci guda biyu. Nakan sha kunu da safe da ƙuli ƙuli ko da ƙosai. Wata ra sa'in nakan sha shayi ne da biredi. To ka ga abin da nake ci da safe kala biyu ne, na sha shayi ko na sha koko.

Tabbas nikan yi ɗan hawaye mai kama da kuka a lokacin yanka albasa domin shi albasa yana matukar shiga ido a ko da yaushe kake yanka shi. Shi albasa dai yana da wasu abubuwa da ke cikinta mai su fesowa a cikin idanuwa wanda sukan sa abu a lokacin yanka su kakan ji zafi a ido wanda zai sa hawaye suna zuba.

Yanda ake magance koke-koke, dole sai an bi mutane a hankali, domin shi koke-koke kan faru ne lokacin da ake cikin wani ibtila'i ko wani abu ya shafi mutane. Wani na tashin hankali, Dole sai an bi mutane a hankali, an lalubesu da kuma shawarwari, wanda zai nuna cewan wannan abun da ya faru daga Allah ne.

Kayayyakin da muke amfani da shi a kullum suna da matukar yawa shafan harkar mutum na yau da kullum. Kayayyakin da muke amfani da shi a gida da kuma wurin aiki muna amfani da kayan shan ruwa da sauran abubuwa na amfani yau da kullum kama ga waya da muke amfani da shi a koda yaushe kama ga a ai a kayayyakin aiki na wurin aiki da muke amfani da shi wato su abun rubutu, abun takarda, abun shan ruwa da sauran su.

Tambaya ake shin, ko kana jin rediyo kullum? Lallai ina jin rediyo kullum domin jin labarai na yau da kullum. Ina jin rediyo don shaƙatar nishaɗi da wasu abubuwa na ban jin daɗi a rayuwa. Shi rediyo kakan ji labarai da sauran wasu nishaɗi kama da shakishan waƙe-waƙe da sauransu.

Tambaya ake yi shin wane abincin gargajiya ka fi so? Lallai abincin gargajiya abu ne mai matuƙan daɗi sosai ne. A cikin abincin gargajiya, abinci wanda ya ƙunshi gurasa da tuwo sune abincin da na fi so. Amma na fi son gurasa sosai da sosai. Shi ne cikin abincin gargajiyan da nake so.

Tambaya ake shin kana iya hawan keke? Lallai ina iya hawan keke. Ni kam ina hawa keke domin na iya tuka keke. Keke abu ne wanda kake hawa ya ɗauke ka daga wuri ɗaya zuwa wani wurin da kake so. Yakan ya zamanto abu ne wanda ake tafiya da shi daga nan zuwa can domin alamura na yau da kullum.

Tambaya ake shin ko kana karanta jarida? Lallai ina karanta jarida domin jin wasu labarai da kuma abubuwan da ya shafi duniya da kuma ƙewaye. Ita jarida abu ne ko kuma wuri ne wanda za ka yi karatu ka ji labarai da wasu wurare. Lallai ina karanta jarida domin ilmantar da kaina da kuma jin labarai na yau da kullum.

Tambaya ake shin ko kana amfani lokaci so nawa kake amfani da wayarka? Lallai ina amfani da wayana a lokuta da dama, kama da amfani da waya tun daga da safe har zuwa yamma, amma a tsakaita ina amfani da waya zai kai kaman awa goma sha biyu a rana.

Tambaya ake ko ina kunna sanarwa app? Lallai bansan taba domin yanzu ne nake jinta, ban dai san ko sanarwan da ake tambaya, mahajoji na sanarwa wanda muke tare dasu kamar su TikTok da sauransu. Amma idan akwai wata app ne mai suna sanarwa app to banida ita, bana amfani da ita domin ban san ta ba.

Tambaya aka yi wai ko shin ka fi son hawa matakala ko kuma lift? Zahi rin gaskiya ni kam na fi son hawan lift. Lift domin ba sai ka yi tafiya ba zai ɗauke ka daga inda kake ya kai ka har inda kake so ka je ba tare da ka yi wahala ba tamƙar kaman kana a hutu.

Tambaya ake shin yaushe kake kwana kullum? Lallai da tsakanin karfe takwas zuwa takwas da rabi nake kwana, domin a lokacin da na dawo wurin aiki na gama aikace aikace na, a lokacin nake kwantawa domin in huta ma rayuwa na karfe takwas zuwa karfe takwas da rabi nake kwana.

Shin tambaya akeyi ko sau nawa kake wanke tufafi? Lallai wanke tufafi yana da matuƙar amfani kuma yana ƙara inganta rayuwa da kuma ƙara hanzarta mutum a rayuwarsa. Ni dai kan nakan wanke tufafi kowane kwana ɗaya ko kwana biyu. Ya danganta da tufafin. Tufafi na sawa wato inna wears kaya na ciki kenan, ƙananan kaya na ciki nakan wanke su a yayin da na sa su na cire sai in wanke su washe gari su. Akan haka ake yin su. Akwai tufafin da nake ajiye su sai bayan yan sati guda nake wanke su. Akwai tufafin kuma da duk bayan kwana biyu nake wanke su. Wato wanke tufafi yana da matuƙar amfani domin me? Ba ka barin tufafin da ke jikinka yayi datti ko kuma ya fara wari. Domin za ka shiga cikin jama'a, kayi al'amura na yau da kullum. Dole za ka wanke tufafinka a kai a kai. Ni dai kam ina wanke tufafina a kai a kai domin ya ƙara hanzarta wannan kayan da nake sawa.

Tambaya ake shin ko kana kallon taurari da dare? Lallai ina kallon taurarin da dare domin suna da matuƙar sha'awa ga sararin samaniya. Idan kana kallon tauraro sai ka kalla irin mu'ujiza da Ubangiji ya yi a taurari. Domin taurari a sama kan abun mu'ujiza ne wanda ya ishe mutumin imani domin ya kalle su ya ga abu ne mai ban sha'awa kuma in ba Ubangiji ta'ala ba babu mai iya yin sa. Abun da yasa kenan su ke da ban sha'awa kuma ina matuƙar kallon su a lokacin da na ga sun fito.

Lallai shin tambaya wane irin kyauta kake son bayar wa? Lallai kyauta suna nan da dama amma ni kyautar da na fi so in bayar shine kyautar kuɗi. Saboda da kuɗi za ka saya duk abin da ke zuciyar ka. A kasari ko kuma da so da dama kakan saya abu ka kai ma mutum. Ya so ya anshe shi a matsayin kyauta amma yana da wani abu kona kuddari cikin zuciyarsa. Dan kai kyautar kuɗi yana iya amfani da wannan kuɗin ya sayi abin da yake cikin zukatan shi ko kuma cikin zuciyar shi. To lallai ni a kasari na fi so inyi kyautar kuɗi domin kyautar kuɗi yana da muhimmanci kuma yana da amfani sosai.